A farkon lokacin da na isa ofis, abin da nafi so shine na buɗe laptop ɗina domin a ciki ne nake ajiye inda nake yin rubutu da kuma yin karatu. Idan na buɗe laptop ɗina, abin da ke fara buɗewa shi ne Google wato naga email ɗina wato saƙonni idan mutane sun tura min saƙonni. Idan na duba wannan naga lafiya lau, sai na koma ga kuma buɗe wato inda nake rubuta littattafaina wato Microsoft Word. Daga nan kuma sai nayi da rubutuna, hankali na a kwance.

Mahaifiya kan rera wa jaririn ta waƙa idan ta haife sa domin ya kasance a cikin natsuwa da walwala da farin ciki. Ɗaya daga cikin waƙoƙin da suka yi suna da ake rawa jarirai sune irin ɗan maliyo maliyo, ɗan maliyo nawa, ya tafi ina ne, ya tafi Ilori. Wato wannan waƙoƙin ana rerawa ne domin yaro ya ji daɗi, ya ji annatsuwa kuma ya yi bacci cikin lumana. Ba ma rerawa sosai. Wannan mutanen da ne suka fi yi.

A lokacin da nake karanta computer science, akwai wani course da ya bani wuya. A lokacin nan na so na bar wannan karatun, na yi-- na fi kamar da ma bar kawai karanta computer science ɗin gabaki ɗaya. A wani wuri da ake Linux ne, amma kuma hakan bai hana ni ba. Na zauna nayi tunani, me ya kawo ni wannan Linux ɗin? Menene nake son na cimma? Wani buri nake son na cimma? Waɗannan tunane tunanen ya sa ni na zauna na sami ƙarfin gwiwa na ce in Allah ya yadda, zan ci gaba da yin wannan karatun. Ƙarfin gwiwan nan yafito ne sanadiyar tunanin da nake yi na idan na gama wannan karatun zan samu aiki kuma zan taimaka wa al'umma baƙi ɗaya. Kuma naga sakamako saboda yau na gama Linux kuma alhamdulillah.

Ina yin wanki sau ɗaya a sati, amma wani lokacin nakan haura na yi wanki har sau biyu. Idan har na sa kayayyaki masu nauyi kuma masu yawa a satin, ina yin shanya a ƙofar gida saboda yanayin yadda muka tsinci kammu a ciki. Amma idan har kayana sun yage, tunda ni tela ce, na iya ɗinki. Don haka ina ɗinka inda suka yage da kayana.